Ina kake tofa miyo? To miyo dai ai ba inda zan tofa shi dai ya wuce a ƙasa. Sai dai idan na tofa shi a ƙasa, ina ƙoƙarin in rufe shi sabida kada wani ya gani ya ɓata me rai.

Wani gudu na fanka kake fi so, wato gudu na fanka na madinɗaci wato shine tiri kuma shine gudun da yafi burge ni, yafi ban sha'awa gaskiya ba yawa ba kaɗan.

Wace biki kake so? Wato akwai bukunkuna da yawa a duniya wanda kuma gwamnati na ba da hutu a yi. Amma gaskiyan da na fi so shine bikin sallah. Balle ma babba, wanda zakaga an yanka rago, an yanka nama, kowa ya ci, kowa ya zo daga guri daban daban.

Wane gidan abinci kike fi so? Gaskiya bane bana sha'awar wani gidan abinci, saboda ni na fi gane ma dafa abinci a gida mu ci, kowa yaji daɗi ya wuce wurin.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Wato wayana in ka ce sau nawa kake amfani da shi, sai ya zama kamar abin da bature ke ce wa under statement. Saboda ko wane lokaci wayana na hannuna sai da idan nasa ta caji. Aiki da waya nakeyi, nishaɗi a gida kuma da waya nakeyi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Aa ina zuwa kasuwa ne a lokacin da dai na buƙaci sayen abubuwa. Bari ko ya kama zai kai ni ke ban taɓa kasuwa in je in yawo in dawo ci na sayaya ba. Indai lokaci ya kama na sayi abun sai in tashi in tafi kasuwa.

Yaushe kake cin abincin dare? Wato abincin dare abu ne da ya ke da muhimmanci kuma in dai ina gida, ƙarfe bakwai zuwa takwas na ci abincin dare na wuce wurin.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Kayan aikin da nake amfani da su a wurin aiki, kamar yadda na sha muku bayani, shine rediyo, sai WhatsApp waya ta. Su ne mafi muhimmancin kayan aikin da nake amfani da su wurin aiki.

Kana iya iyo? Eh, ina iya iyo sosai a ruwa. Wanka a ruwa ai abu ne mai kyau kuma wanda za a ga yaran unguwar mu suna yawan zuwa sai dai rafin dai yana da zirfi.

Kana fatan samun cin yawa, fatan samun cigaba. Kowa yana so amma na cin yawa ɗin nan ban gane me kuke nufi ba. Gaskiya kam.

Wane irin tufafi kake fi so? Wato irin tufafin da na fi so shine tufafi wanda aka yi da auduga, ama wanda aka yi da siliki ko leda. Bana jin daɗin shi saboda yana da illa.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, kunne waya abu ne mai amfani wanda yana sa ka yi waya ba tare da wayan na hannunka ba kuma yana amfani da shi. Wanda nake amfani da shi shi ne Bluetooth na ah Samsung.

Kana sanya tabarau? Ehh gaskiya, ni bana sa tabarau. Tabarau na da amfani sosai, ga masu ciwon ido, ko masu wahala wanda rana ke damun su. Amma ni dai gaskiya, duk ban da waɗannan.

Kana cire takalma a gida? Wannan ai dole ne cire takalmi ya zama abu mafi muhimmanci wanda ina yinsa. Dukda ba kowa ke cire takalmi a gida ba. Masu kuɗi basa yi mu talakawa keyi.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakana da maƙwabta gaskiya, dangantaka ne mai kyau wanda gashi zanaga suna kawo kyautan abubuwan da sukan masa kawo. In ba dangantaka mai kyau ba, za gansa.

Yaya kuke sadarwa a gudan aiki? Wannan tambaya inaga sau biyu kuke mun kenan ko iya ashe kama ne. To, wato, a gurin aiki muna sadarwa ne da kamun yanda na gaya muku a ayyukan da muke amfani dasu, da rediyo ne da WhatsApp sune abun sadarwa.

Kana shan madara ko meye jiha nan? Ai madara na da amfani sosai a jikin ɗan adam kuma mutane na so. Saboda haka ni ma ina shan madara kuma yana bani nishaɗi sosai.

Kana bin ƙa'idojin aiki. Abin ƙa'idojin aiki wajibi ne sabida in ba haka ba sai a samu hatsari da yawa koba samu mu fahimci duba inda ka yi bin ƙa'idodi aiki.

Kana iya yin bacci da rana. Eh, bacci da rana yana da matuƙar amfani kuma ina jin daɗin sa, amma dai gaskiya kwana biyu bana iya yi saboda yanayin aiki. Abubuwa na wuya.

Yaushe kake yin wanka? Ah wanka dai abu ne da yake da amfani, a ma gaskiya ina yi da safe wani sain kuma ina yishi da safe kuma da daddare.

Wayarka tana daidaita haske da kanta, eh, inda rana in da dare ne kuma inasa mata daidaita haske da kanta, in kuma da rana ne cirewa nake sabida yana ban wahala.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh gidanmu akwai ruwa a rijiya kuma ko dafa abinci ne dashi akeyi amman dai shan gaskiya ban cika sha ba sabida ruwan rijiya tana kawo typhoid.

Kana yin addu'a kullum? Eh, gaskiya ina addu'a kullum. Ka san mu musulmai ne, sannan muna da lokacin addu'a kusan sau biyar a rana. Wanda zaka ga zamu tashi muje masallaci muje muyi addu'ar mu.

Me ka ke yi lokacin da babu wutar lantarki? A'a, lokacin da babu wutar lantarki to ba ma na mu'amala da wani abu da zai sa a buƙaci wuta. Shi kuma wayana da ki ke gani, ina da power bank wanda ina manage da shi.

Kuna da wi-fi a gida? Gaskiya ba wi-fi a gida, saboda kowa da antashi da safe fita yake, kuma sai dare a dawo. To yanzu idan aka sa wi-fi zai kasance ba mai amfani da shi.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, kwarai kuwa, buɗe taga a ɗaki yana matuƙar amfani, zai sa kasha iska yanzu ko tagar ɗakin nama kallon sa nake haka a buɗe.

Yaya jadawalin aikinku yake? Wato jadawalin aikinmu yana tsari ne da aikin da za ka ci. Tin safe sai yamma ka dawo. Idan kuma ya kama kana dare za kaje tun dare sai kuma safe ka dawo.

Wane irin nama kake fi so? Gaskiya naman rago shine naman da yafi matuƙar amfani a jikin adam kuma shine wanda na fi so saboda yana da daɗi.

Kana iya busa tsaki? Wato tsaƙ abune da bai da kyau ma ai. Kuma zaka ga mata ke yawan yi dik da ana masu faɗa su daina. To busa tsaki ai ba wani abu mai wahala bane, indai yaro ya girman Afirka. Ai abune mai sauƙi da zai iya na iya busa tsaki.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Wato ni nafison in daidaita su duka in zauna wani lokacin kuma wani sa'in in tashi tsaye. Idan ka zauna da yawa jiki zai ma ciwo, in kai tsayuwa da yawa kuma jikin ma zai ma ciwo.

Waye yake ƙaƙƙafa maka baya? Wato babbar yaya ta ita ce take ƙaƙƙafa mun baya, tana ce mutanen da suke bani goyon baya kuma suke bani shawarar wanda yake mun amfani.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Wato lokacin da na kamu da mura, ba wani abun da nake iya yi iyakaco in je in sayi magani. Sai dai maganin mura zaka ga yana sa barci, amma hakan nan zan yi bacci in huta.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Eh, ina kwana a ƙasa ne sabida inda nake yanzu ba ainihin gida na ba ne, ina koma gida sai in koma kwana a kan gado.

Kana koyan wata yare? Eh ƙwarai kuwa ina koyan Larabci da kuma China. Ina koyan sune sabida na ga yare ne za suyi amfani gurin haɗa haɗa.

Kana sanya hula? A ƙwarai kuwa ina sanya hula, amma ba kullum ba a' kaman juma'a juma'a nakan sanya hula irinta yan' Maiduguri kuma yana ƙara mana kyau.

Yaya kake neman izinin hutu? Wato akwai tsari na neman izinin hutu a gurin aikin mu, wanda za ka cika takarda ka ba da kuma ama sainin sannan bisani sai a shigar da shi a baka damar ka tafi hutu.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta kwana? Wato me nake yi da yamma kafin na kwanta? Ba wani abuda nakeyi, in da ka ce domin me tsarin na, in yi wanka, in ci abinci, sannan in kwanta.

So nawa kake tsarkake gidanku? Wato so nawa nake e sharan gida. Nakan sharan gida so ɗaya a rana. Wani sa'in kuma sau biyu a rana. Wani sa'in kuma in ya kama sai bayan kwana biyu in samu na tsarkake.

Kana sauraron rediyo? Ah, sauraron rediyo gaskiya na ɗan kwana biyu bana yi a asibi da kullum ina kan waya kuma ina duba labarai akan waya.

Kana iya ɗaure kulli. A'a ɗaure kulli ai abune mai sauƙi wanda kusan kowa ya iya, sannan kuma munyi arkalla na ɗaure ɗaure wanda gaskiya na iya ɗaure kulli.

Kana raba abincin ku da mutane? Ah raba abinci da mutane yana da matuƙar kyau, amma kwana biyu gaskiya banayi ba sai nayi muku karya ba sabida yana yin abincin da zan ci kaɗai nake dafawa.

Kana fi son hawan ma, ta, mataƙala ko lift? Ai ba mai son wahala, nafi son hawan lift amma dai matsalar shine ina za'a samu lift a najeriya? Sai kaje wurare da dama ka hau mataƙala ka gaji bawani abu makamancin lift.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? To, tsintsiya na laushi shi muke amfani da shi a gida, sabida yafi daɗi a shara kuma yafi bada.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Gaskiya yanayin ɗaki wanda na fi so shine yanayin da zaka ga kome an tsara shi yayi kyau an share kuma komai a tsari.

Kana son karanta littattafai? Ba, wato karantar littattafai abu ne da ba kowa yake yi ba amma gaskiya yana da matuƙar amfani kuma yana da matuƙar bada nishaɗi.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Wato takardan aiki ajiye shi a wuri mai sauƙi wanda rubutu ko za ka yi kuma gaba da amma sannin shi kenan ba wani abu bane mai wahala.

Eh aka ke gaishe wa mutane. A gaishe da mutane abu ne mai sauƙi. Ina zuwa na ganku, sai in muku yaren dana san kun iya. Iya na gaishe ko na wuce su, amma ya san gaishe ne. Ta yaya gaishewar ba wani abu ne mai wahala ba abu ne da ya kamata ace kowa yana yi.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Gaskiya a gurin aiki kusan kowani lokaci ina duba saƙonni especially idan ya zo ta saman wayana saboda da saƙonnin nan da shi muke aiki.

Kana yin waƙa a cikin zuciya? A'a, ni ba mahaukacin waƙa bane don haka ban cika waƙa a cikin zuciya ba. A kuma ban cika damun kai na kansa ba.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Da yamma ai kowa ya gaji kuzari dai gaskiya ni na fi yin shi da safe. Sabida ka tashi daga bacci ka samu natsuwa kuma duka gaban jiki sun.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Gaskiya ban cika ƙetare ƙafafu lokacin zama ba ƙetare ƙafafu ya kasance abun da yawanci za ka ga mata ne suke yi.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Bokiti nawa kuke da su a gida? Muna da bokitai dayawa, wanda kuma duk aɓun da za a yi shi yake duba. Akwai bokiti kusan shida a gidanmu.

Kana sanya safa kullum? Ai gaskiya ina sanya safa kullum tunda indai zani aiki, dole in sa safa sabida shine abun da nake kare ƙafana da shi.

Yaya kake zubar da shara? Wato zubar da shara gaskiya inda nike yanzun baya ban wahala saboda akwai bola nan gaba ina ɗan sharowa ɗakin sai in yi maza-maza inje ta wurin in zubar.

Yaya kake shirya ayyuka? Wato mu ayyukan namu a tsare yake kuma a shirye yake, wanda bi sani ba ka buƙatu wani sabon abu, wajan ganin yaya zaka me, koya zaka tattantan da shi.

Kana kallon taurari da daddare, wato kallon taurari da daddare abu ne da muka yi muna yara saboda duk yake yana bamu nishaɗi. Amma yanzu da alamari suka yi yawa kai a ciki, ruwa yake hana kallon taurari.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Abubuwan da nake son canzawa a wurin aiki suna da matuƙar yawa, wanda kuma bisani ina ganin canza su zai wuya saboda mutane a lalace suke.

Wane shago kake fi zuwa? Nafi zuwa shagon provision sabida shine yafi abubuwan da nake buƙata da nake son siya, duk inda kabi shine zaka je ka gansa.

Yaya kake karban baƙo. Wato karban baƙo cikin ƙaramci da girmamawa haka an ke karban baƙo. Kuma sannan in basu abinci sannan in ba su abun da suke so.

Kana buga rubutu da sauri, wato kana rubutu da sauri. Ina rubutu da sauri sosai, amma sai dai handwriting ɗina yana canjawa idan na canza rubutu. Idan rubutuna yana mugun sauri.

Kana karanta jarida a ƙwarai kuwa? Ai da karanta jarida muke sanin labarai da abubuwan da ke tafe a duniya. Idan mutum bai karanta jarida sai ayi wasu abubuwa bai sani ba. Ko shugaban ƙasa yana karanta jarida.

Kunada manufa na wata wata, eh ƙwarai kuwa munada manufa na wata wata sai dai ah, bi sa ni waɗannan nan za ka ga wani fun kuma se a tsallakeshi ba a cikashiba kuma ba wanda ya damu.

Yaya kake ajiye kuɗi? Wato ajiye kuɗi abune wanda yake da muhimmanci to a banki nake ajiyewa, sai dai kwanan nan ina son na fara cire shi na dinga na sashi shima ya dinga juye kan shi.

Kujerunka suna da daɗi? A'a kujeruna suna da daɗi sabida suna da laushi kuma abu ne da zaka ji daɗin wurin jujjuyawa sabida yana da matuƙar amfani.

Wanne irin miya kake fi so? Watto miya da kake gani iri-iri ne, to amma wanda na fi so shine agushi saboda shi zaka samu ka ga, a ka ci abinci kala daban daban da shi. Kuma sannan idan zaka ci sakwara ko tuwo yana da armashi yana da.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Wato magance matsaloli a aiki a wani ja akwai folishi, ita nike ɗaukowa inyi amfani da shi, kuɗin wanda baya aiki, ƙudin wanda da ke aiki dayawa, me guduwa aiki da sauransu,

Menene babban nasaran da kuka samu a aiki? Wato babban nasaran da muka samu a aiki shine abubuwa su daina jama'wa guri aiki. Production ya tafi zalla yanda muke so ba tare da tsayawa ba, sai da muka yi awa kusan, ah, ɗari ba aiki bai tsaya ba mun tabbatar aiki ya ciyu.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci? Wato ayyukan da suka fi mahimmanci ina tsara su ne in duba wanne ne ya fi amfani, wanda kuma ake buƙata da gaggawa sai.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, aiki lokaci bayan lokaci gaskiya ina yi kuma ana biya na, to, biyan nan ma shi ya sa ka gama, da ba biya da ba za ka ga mu na yi ba,

Kana jin tsoron ƙwari? A ƙwari abu ne dai gaskiya suna da ban tsoro, kuma ina matuƙar tsoron su. To, amma dai haka nan zakayi rayuwa dasu tunda Allah yayi su tare damu.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Gaskiya dangantakana da shugaban aiki yana da kyau kuma muna da mu'amala mai kyau mai arma shi da shi. Wanda gaskiya ina jin daɗin a aiki da shi.

Yaya ka ke tafiya zuwa wurare. Tafiya zuwa wurare yana da matuƙar amfani wanda a ina amfani da gov ne wato taxi wajen zuwa. Wani sa'in ma in na samu keke na kan jin daɗin keken.

Nawa sa'o'in kake kallon wayarka? Wato lokuta lokuta nawa nake kallon wayana? Wayana kusan a kowane lokaci, ma ina cikin kallon shi sabida danna waya ina cikin danna waya kullum. Dai bawai ya kamata ba amma dai haka nakeyi.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Wato, dangantaka, dangantakana da abokan aiki, Alhamdulillah, wallahi abu ne mai kyau, wanda duk muna son juna, kuma muna mu'amala da juna bisa yadda ya kamata.

Wane irin jaka kake kai? Wane irin jaka na ke kaiwa kasuwa ko na ke fita da shi? Wannan shine turancin daidai amma irin wannan turancin da kuke gaskiya ba daidai bane. Wai irin wannan turancin irin wannan Hausa da kuke yi ba diddaye.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Wato ba da ra'ayi a aiki abu ne da yake da matuƙar amfani kuma yana ƙara ma daraja a aiki. Toh abin da nake yi idan najefo nawa ra'ayin bana nuna ma mutane dole sai nawa za a bi, nakan nuna nasu ma yafi nawa, sai kaga kowa nason yabi naka ra'ayin.

Yaya kake kawo gidan ku? To, indai daga kuma aiki ne mota da taxi shi ne abin hawa da muka fi hawa a nan garin mu. Ko wa za ka ga yake kama wa yayi.

Kana riƙe lema lokacin ruwa, gaskiya lema ban cika rike shi ba sabida shi lema da ka ke gani idan ruwa ya zo da ƙarfi tunkuɗi shi zai yi. To na fi gane ma amfani da rigar ruwa a kan lema.

Kanafi son fensir ko alƙalami? A gaskiya alƙalami yafi fensir. Fensir muna yara muna koyan rubutu shi muka amfani da shi. Amma yanzu yadda muka girma alƙalami yafiyan dan kayi rubutu yazo nake nan dindindin.

Kana miƙe jiki da safe? Kai ina na ga wani lokacin miƙe jiki. Ai da mun tashi safiya sai shirye shiryen zuwa aiki, mu ci abinci, mu yi wanka kuma mu kama aiki. Mike jiki wannan sai mata.

Wane irin wasa kake yi a waje? Gaskiya ni nan da kuka gane banda wani wasa da ya wuce wasan ƙwallon ƙafa. Ita ce wasan da na sa a gaba, ita ce kuma wacce nake dan jin daɗinta.

Kana tafiya da sauri? A tafiya da sauri yana da matuƙar amfani kuma ita ni nake yi. Wasu su tafiyan suba hankali ne. Kai t afiyar nawa da sauri kuma na fi jin daɗin tah.

Da ƙwai brown, a kana amfani da ajiya a yanar gizo wato ajiya a yanar gizo ai ɗin munayi sabida yanzu yanar gizon ya zama sauƙi in baka da waya ko kai da wayarka zaka ari wayar wani kazo kawai ka abinda zaka yi a wuce wurin.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Wato da farko ina farkawa, abin farko da nike yi wanke hannu nike wanke fuska, in yi alwala sannan yi addu'a. Kaga daga bisani sai in fara shirye shirye na yanda ranar zai kasance.

Muriya ka tana da ƙarfi ko a hankali? Kai, muriya na maza ne, tana da mugun ƙarfi, inda idan nayi magana ma za ka ji mutane gyara ƙanana suna razana. To ama dai tunda nan a yanar gizo ne, hallilu ku ji yadda take ba.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki, kuna ban mama aiki. Wato wannan shine ina rubuta baget. Eh gaskiya gaskiya ina rubuta yadda zan kashe kuɗi a aki sabida idan baka rubuta ba sai kaga ka shiga uku.

Kana raba aiyuka ga wasu. To aiki mai mutun ɗaya shi kaɗai ba zai iya gama su ba, dole sai dai anraba da wansu a gurin aiki, ai abunda yasa kamfani take biyan mu kenan kowa daban daban indai a raba ikon kuma kowa yai,